Me kake ji rana biyar albasha? Bana ji komai, kawai dai ina jin daɗi. Bana jin, bana jin komai gaskiya. Indai ina jin abu mai aisin faɗa. Gaba daya, bana jin komai. Jin daɗi nake yi.

Yaya kake inganta aikin ku? Aikin mu yadda nake yi, ina musu magana, ina jin daɗi, ina yin abubuwa da yana da kyau.

Kana zuwa gidan fim? Eh, ina zuwa gidan fim saboda yana da kyau sosai. Na dinga kallon talabishin naji dadi.

Wane launi labo lanƙo suke? Launi yana da kyau. Suna da kuma launi, launi mai kyau, launi mai abubuwa sosai.

Kana fi son miya me zafi ko sanyi? Na fi son miyan zafi saboda yana da kyau a jikin mutane, me kyau sosai.

Kana yin motsa jiki kullum? Eh, ina yin motsa jiki kullum saboda yana da kyau. Rangan motsa jiki jiki yayi daidai jiki yayi gamgam. Akwai abubuwa.

Kana bada dartariyar kuɗi, dattarin kuɗi? A'a bana bada, bana duba dattarin kuɗi bai da kyau sosai a ciki.

Kana bin ka idojin aiki? Kana bin ka yi idodin aiki? A'a, ba na bin idodin aiki saboda wa abinda yake so kayan kuma ba, ba na.

Kana bin ka idojin aiki? Yaya kake son zama? iNa son zama ni kaɗai da mutane guda biyu, mu dinga cin abinci, mu je abu gurin da muke so mu je, mu ji dadi, mu yi kome da kome tare. Yana bani.

Kana karanta jarida? A'a, bana karanta jarida, saboda ba abun da nike son karanta ba, kuma ba b, a koya min yadda ake karanta jarida. Amma dai in an koya min yadda ake karanta jarida, nima zan koyo.

Kana karanta ja- kana tara tsabar kuɗi? Eh, ina tara sabon kuɗi sabida ina so in dinga gan sabon kuɗi, sabon komai da komai a guri na. Gaba ɗaya in abin, in abin, in an saya abun da sabo ina jin daɗi sosai.

Kuna amfani da ruwan rijiya? A'a, ba mu amfani da ruwan rijiya. Ruwan bohole ne muke amfani da shi saboda ruwan rijiya bai da kyau sosai. Kuma dole ne a sa abubuwa saboda indai ruwan sha ne. Ba za mu iya sha ba, sai dai inza mu iya amfani da shi abinci.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Gaskiya kana fison zama a birni ko ƙauye? Gaskiya na fison zama a ƙauye saboda zan ga abinci, zan samu doya sosai cin.